Gaskiya ni, nafison bikin babban Sallah. Nafison bikin babban Sallah ne saboda da babban Sallah shine za kaga ana hada-hada, ana zuwa kai ziyara. Sannan kowa yana yanka ragon shi na Sallah. Lokacin ne idan an yanka ragon Sallah za a kai wa-- za a kaima makota sadaka, za a kai-- za a ba wa'yanda ba su da shi, wa'yanda ba su samu sun yi yanka ba za a basu ba nama kaɗai ba harda abinci su irin su abubuwan dai ciye-ciye haka da abubuwan shaye-shaye na, um, kamar irin su zoɓo, kunnun zaki da ma irin, eh, lemun ka irin na cikin kwali haka da kuma lemun ka wayanda suke ma kwalba duka ana, ah, duka ana rabawa a kai. Lokacin babban Sallah shine lokacin da kowa yake cikin farin ciki. Wayanda suke, eh, garuruwa irin na, irin na Arewa su ne za su je su kalli hawan Sallah a garuruwa irin su Kano, Zariya, Kaduna, ah, Kano, Zariya, irinsu Katsina za a je a yi kallon hawa. Lokaci yana, ina jin daɗin lokacin babban Sallah sosai sabida yanayin yanda, ah, komai yake tafiya ake, ake yin hada-hada, ake sama, ake ƙasa, a ci abinci a ƙoshi babu rowa kuma ba wani faɗa ko, ah, makamancin haka.

Yawanci idan akwai damuwa a aiki, ina ƙoƙari ne in samu wani wanda yake, ya, yake da ƙwarewa da jajircewa da kuma, eh, eh, eh, da kuma dai sani akan wannan abin da, eh, aka samu damuwa akai. Idan zai iya, idan zai iya kawo mana ƙarshen damuwan zai muyi mashi magana, sai ya bamu shawarwarin yadda zamu yi mu kawo ƙarshen damuwa. Idan kuma abu ne wanda ba zai iya ba, sai mu je wurin wani wanda ya fi shigogewa. Idan abu ne kuma wanda ni na ga zan iya, eh, gyara wannan damuwan to ina ƙoƙari ne in gyara shi da hannuna ba tarema da wani ya sani ba. To haka ni nake ƙoƙari nake, eh, magance damuwa, ah, a wurin aiki. Abu kuma wanda ba zan iya yi ni kaɗai ba to zan kawo wanda na yarda da shi sosai, wanda zai iya magance mu wannan damu-- wanda za mu iya magance damuwan tare dani da shi sai mu kawo ƙarshen wannan damuwa. Kuma damuwa gaskiya a wurin aiki ba abu bane wanda mutum zai so. A ko da yaushe ana ƙoƙari ne domin a, a, a, a, a yi aiki babu wani damuwa, babu wani matsala. Kowa yana guje wa damuwa ne a wajen aiki. A wurin aiki ba ma kaɗai, a komai na rayuwa ana ƙoƙari a guje wa damuwa.

Ni gaskiya ina ƙoƙarin yadda zan yi, bana ciza, bana cije farce na. Saboda cije farce ba wani abu yake jawowa ba. Sede ya, ya jawo ma, ah, datti, ah, farcen ka, farcen mutum zai yi wani iri babu kyan gani. Sannan, ah!, duk yadda kaɗan taɓa farcen babu daɗin taɓawa. To kuma, eh, farcen nan da kake ci akwai datti a cikin shi. Kana cin wannan farce yana shiga cikin, cikin, eh, bakinka kana haɗiyewa. To gaskiya abu ne na ƙazanta shiyasa ni, eh, bana yi. Kuma duk wanda ma na ga yana yi, eh, abun yana bani ƙyama sosai. To amma akwai lokutan da babu yadda ka iya da mutum. Ban da wannan maganan datti, cizon farce in ka ci, in mutum ya ci ja inda bai dace ba, yana iya jawo mai wani abu. Wani wuri ya buɗe, wani, eh, wani abu yazo kuma ya shiga ya jawo ma mutum wani ciwo kamar irin su ɗan kankare haka. To kuma ɗan kankare abu ne wanda idan ya ya samu mutum, to mutum zai ji gaba ɗaya ma, eh, gaba ɗaya ma kaman a yanke mishi hannun nashi gaba ɗaya ma ya huta. Haka zai ji saboda ko baccin dare mutum ba zai iya yi ba. To wayannan abubuwa ne da sukasa ni gaskiya bana, bana cizan farce na. Idan na ga wani yana yi wanda zan iya mishi magana, ina ƙoƙari in yi mishi magana in ce don Allah ya daina cizon farcen shi saboda, saboda, ah, wayannan dalilan da na kawo.

Akwai abubuwa da yawa da na kantana a lokacin da ina yaro, kamar lokacin da ina makaranta. Makarantar, eh, makarantan farkon wanda mutum yake farawa da farko. Harshi ina iya tunawa lokacin da na fara shiga makaranta, ina iya tuna su wane ne suka raine ni lokacin. Ina tuna, eh, ina iya tuna su waye suka koyar da ni, suka koyar da ni abubuwa. Ina kuma, ina iya tuna lokacin da nake wasa a gida da wajen gida. Ina iya tuna lokacin da na samu matsala a ƙafana lokacin na fita wasa. Na dawo ƙafana yana min ciwo, yana min zafi sai na, na zo na nuna wa mamana ta duba ba taga komai ba. To, bayan kuma kamar kwana biyu, kwana uku sai ƙafana ya fara tsagewa. To, wannan yana ɗaya daga cikin manya, manyan abubuwa, musamman abubuwa marasa kyau da suka faru da ni wanda nake iya tunawa. Wannan abun bai, wannan abun bai bai warke ba sai da na kai wani shekara wurin goma sha kamar uku ko sha huɗu haka sannan wannan abun ya zo ya warke. To, akwai abubuwa da dama kamar irin su, eh, lokacin da muka ɗan fara shiga kuma manyan ajujuwa a cikin makaranta. Lokacin muna buga ƙwallo sosai, muna yin wasa da lilo, eh, muna, muna yin wasa kamar irin na su, na su kama mutum haka. Aɓuya an kamo mutum kuma shine zai zama wanda zai nemo wanda zaiyi abun. Ina tuna lokacin da muke yin tsokana, muna zuwa bakin hanya muna tsokano irin masu takzi haka.

Gaskiya, yawanci yanayin rubutu na ya danganta ne da, ah, yanayin da nake ciki. Abubuwa ma dai da yawa. To na farko dai, na farko dai idan hannuna na ji na riƙe, na riƙe alƙalami da kyau, na ji hannuna baya mun wani zafi ba komai. Na biyu kuma idan, ah, alƙalamin yana da kyau sosai. Gaskiya shi ma yana taimakawa sosai wurin yin rubutu da sauri. Na uku kuma shine kamar idan-- na uku kuma shine yanayin takardar da zan yi rubutun a kai. To idan waɗannan abubuwan guda ukun da ma gaba ɗaya abin da na ji ki na idan suka haɗu, gaskiya, eh, yana taimaka mun wajen yin rubutu. Amma gaskiya rubutun na ba wani da sauri nake yin shi sosai ba. Ina daii ƙoƙarin dai yanda zai yi in yi saurin wani lokaci musamman idan, ah, lokaci ne da ya kamata in yi sauri. Amma akwai lokutan da kawai ina rubutu na ne ba wani sauri nake ba. To kawai dai ya danganta ne da lokacin ko kuma idan ako ana jira na ko wani abu.

Na gaskiya hayaniya, ni ba mutum bane mai son hayaniya. Lodi idan na ji ma ana hayaniya ta yi yawa, ina ƙoƙari ne kawai in tashi in bar wurin, domin, a, ba na son hayaniya mai yawa. Sai dai idan kuma hayani wurin da hayaniyen yake ya zama mun dole ne in zauna, to haka nan zan yi hakuri in zauna, in ji, a, in ci gaba da jin hayaniya amma kuma in ci gaba da yin abin da nake yi. Kaman ba na ma sauraron abin da yake faruwa.

Eh ni tufafi, ina son tufafi dogaye amma ba dogaye haccen ƙasa ba kamar kaftani kenan. Ina son tufafi wayanda dai su kai mun daidai wanda ba su yi mun girma da yawa ba kuma ba na son gaskiya wayanda suka matse ni ko kuma hannun ya mun wani gajeri ko kuma wandon ya mun gajeri. Ina nafi son kaya wayanda dai su ka dan yi tsawo amma ba su yi tsawo cancan ba irin jan parka. Ina son sa irin wa'innan kayan. Ƙananan kayan ma kuma ba wai an bar su a baya bane suma ina saka su sosai. Ah duk da dai kwana biyu na ɗan juma bana sa ƙananan kaya amma ina da, ina da, ina da tunanin siyan su idan kuɗaɗe sun shigo mun.

Eh, yanzu haka muna da madubi kaman guda biyu a gida, manya manyan madubai. Ko guda uku ne, guda uku muke dasu. Akwai ɗaya a cikin ɗaki, akwai ɗaya a cikin bayi toilet, akwai kuma ɗaya a wani ɗakin daban. Amma shi wannan ba babba bane sosai bai kai sauran na ɗayan ɗaki da kuma na toilet girma ba. Amma gaskiya waɗannan maduban suna mana amfani sosai. Sboda wani lokaci in zaka fita ba ka sani ba kila akwai wani abu a fuskan ka da ba ka share da kyau ba. Ko kuma in kana ɗan kayi wanka, kana ɗan sharshe kan ka, ko kuma ka shafa mai kila ya ɗan yi yawa ko kuma kana shafa mai a ɗan leɓen ka, kana so ka ga yanda yayi maka a fuska ko kuma kana so ka ga yanda idan ka sa kaya yanda sukayi maka a jikin ka. Gaskiya suna ma-- suna mana amfani sosai. Kuma muna so in an samu hadi mu ƙara ma yawan waɗannan maduban a cikin gida suna da amfani sosai sosai.

Ina hut-- ina hutawa a wajen aiki yawanci kaman, eh, karfe ɗaya da wani abu haka bayan na dawo sallan azahar. Idan na dawo, na, eh, bayan nayi sallah ina dawo wani lokaci ina samu inci abinci. Idan kuma bana jin yunwa toh bana cin abinci. To wannan ɗan lokacin nake amfani da shi, sai in ɗan huta kaɗan ba wani da yawa ba kafin in cigaba da aiki. To hutu gaskiya yana da amfani sosai in ka je wurin aiki saboda, ah, in babu hutu to aikin ma baze, bazai yiwu ba kuma baza a yi shi da kyau ba. To shiyasa yake da amfani idan mutum yayi aiki, yayi aiki ya ɗan huta ko ɗan yaya ne ko da ɗan minti kaman goma ne haka yakamata a ce, ah, dama a ce mutum yana hutawa.

Yawanci indai hutu ne na ɗan lokaci a cikin wuri to bana wani neman izini. Idan kuma hutu ne wa kaman wanda ake bayarwa wanda mutum zai iya nema to ina neman izini ne kawai da baki ince ina so in tafi wani wuri ka za ku kuma ina so in ɗan huta ko eh makamancin haka. To neman izini yana da amfani sosai saboda yana nuna cewa kana girmama na gaba da kai kuma ba kanayin abu kawai a gaban kanka ba ne. Yana da amfani a dinga neman izini kafin a dinga tafiya hutu a wurin aiki.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo musamman ma abun da ya danganci kamar hotuna da bidiyoyi. A yanzu haka ina da hotuna tunna 2016 haka da kuma da 17. Ina da su, suna nan ah, hotunan suna da yawa sosai. Mani kaina ban san adadin hotunan ba. Suna nan a ajiya a cikin, ah, yanar gizo, ah, na bassu, ah, saboda dinga kallo ina tuno da, ah, yarintana da yarintar yan uwana da abubuwan da suka wuce. Idan ina tuno irin wannan yana bani nishaɗi sosai kuma, ah, idan na ga wasu hotunan wasu abubuwan da na yi a baya, ina yin dariya sosai kuma abun yana min daɗi sosai da sosai. To ina amfani gaskiya da ajiya a yanar gizo.

Yawanci gaskiya ni ban cika bayar da ra'ayi a wajen aiki ba. Eh, a dai kankin kaina ban cika bayar da ra'ayi ko in ce zan bayar da wani ra'ayi a wajen aiki ba. Yawanci sai dai idan kamar an ce in ba da ra'ayina ne, to idan ina da wani abu a cikin zuciyana shine nake fitowa. Faɗa in kuma ba ni da shi sai in ce gaskiya ni ban san me zan ce ba, ba ni da wani abin da zan faɗa a kai. To idan dai ina da ra'ayi to zan bari sai an ce mun in ba da ra'ayina. In kuma ba a ce mun ba gaskiya ko da ina da shi nakan ajiye abun a wajena. Saidai idan fa na ga in ban ba da ra'ayin nan nawa ba to za a iya samun matsala ko wani abu ya lalace ko ya dagule ko a rasa wani abu dai wadda ya kamata a ce a samu. Shine kawai zan fito in ba da ra'ayina.

Ina son yin hula, ina son yin hula irin, irin namana Hausawa. To amma gaskiya ba kowane lokaci bane nake iya sanya hula. Duddadai ina da ra'ayin fara sa hula sosai saboda, ah, hula yana ƙara wa mutum kyau, yana ƙara wa mutum kamala ko yana ƙara wa mutum girma. Idan mutane suka ga mutum da hula, za su girmama shi kuma za su bashi, za su bashi girma yanda ya kamata. Fiye da yanda ya kamata ma a girmama shi. To shine yasa nake so idan na samu haɗi in siya huluna, ah, masu yawa in dinga saka su lokaci zuwa lokaci, musamman ma ranan Juma'a. Bai dace a ce, a siya in mutum yana zuwa masallacin Juma'a babu hula a kan shi ba. Yakamata idan an sa kaftani a dinga dan saka hula, shine zai fito da kamala da kyawun mutum sosai. Kuma, ah, ya baka wani kwarjini wanda kai kanka ba za ma ka san, ah, kana da shi ba.

Ni ina share gida a kullum, kamar sau ɗaya zuwa sau biyu. Ya danganta da, eh, yanayin zamana a gidan. Idan yana nan wani lokaci ina share da safi. To idan na ga ya ɗan datti kamar da yamma haka, nakan ɗan ƙara sharewa. Amma wani lokaci saboda ƙiwuya, to ko da na ga yayi dattin gaskiya, zan bar shi ne. Si wani safiyan in ƙara sharewa. Kuma sharan ma, to ba ko da yaushe ni ne nake yi ba, akwai wayanda suke yi wani lokaci. Amma ni gaskiya ni nafi kowa yin shara a gida. Nafi kowa share gidan. Shine, eh, shara yana da amfani sosai saboda, eh, zaka tsabtace gida kuma, eh, wuri ba zai, ba zai zauna da datti ba. Eh, kuma, ehm, yana, eh, yana taya mu abun lura da lafiyan mu. Saboda idan ƙasa akwai datti sosai, to shine zai, eh, eh, zai kawo wasu, ehm, ƙwayoyin cututtuka waɗanda ba, ba mu san da su ba. Irin ƙwayoyin cututtukan nan da ba ma iya ganin su. To, eh, shi ya sa shara yake da amfani. To shine abin da yasa nake ƙoƙari nake share gida, eh, akai akai.

Ranar da za a biya albashi ina jin murna sosai a cikin raina, ina jin daɗi. Amma munan yawanci gaskiya ba zama mutum ba zai iya cewa ga ranar da za a biya albashi ba. Sai dai ka ce ga satin da za a biya albashi kuma a satin ma da kake tunanin za a biya albashin wani lokacin ba wannan satin bane. Yin da sai sati na gaba ne za a biya albashi. To shi ya sa in dai aka ce in dai aka ce wani ya riga ya ganashi kuma a na san cewa ni da wannan wanan eh abubuwan mu kusan iri ɗaya ne to na san cewa zan ganawa. Ko da ban gani a lokacin ba na san cewa dai ba da daɗewa ba zan gani. To ina yin murna da farin ciki sosai eh musamman ma idan na ga kuɗin sun shigo. To aa yawanci dai idan kuɗin sun shigo wani lokaci, murnar ni na ɗan lokaci aa da kaɗan eh dudduba ka ga abubuwan da kake bukata ko da ma ba su saka da karga ka ceci sai in ga cewa to ai kuɗin ma ba wani ba wani eh albarka ne da su ba yawanci. To sai in ci cibi dai in bibiya mutane ba su saka in sassai abubuwan da suka dace sai eh ragowar kuma in ajiye saboda tsararra lura. Amma yawanci ina gode ma Allah saboda idan kuɗin idan kuɗin nan sun shigo idan kuɗin nan sun shigo a duk abin da na siya da shi shi ya sa nake ƙoƙari bana siyan abin banza da kuɗina. Aa bana siya abin da na san cewa ba yi da wani amfani. Idan kuɗin sun shigo da abin da na siya in na kalla nan gaba ko da a ce bana da ƙosisi ne, in na kalla wannan abu zan san cewa eh fa ga abin da nayi da kuɗina nan kuma yana amfana mu. To ina ƙoƙari ina yin ab ina yin aa abu mai amfani sosai da kuɗina saboda gujewa a guje wa da na sani kuma an ce Hausawa suka ce "Da na sani, aiƙiya ce." To ba a son mutum kuma ya zo ya sayi abu kuma ya zo yana da na sani. To yanzu haka ma tun da wata ya zo ƙarshe ina ina muna sa ran dai ko cikin wannan satin ko kuma idan satin nan ya ƙare ba a biya ba to cikin wani sati dai muna sa rai insha Allahu za a biya mu albashi. Kuma albashin nan yana zuwa ina da na riga na yi kasafi na sa abubuwan da zan siya to in sun zo sai in sassaya abubuwan da na san za su yi min amfani ba wani abu kuma ban zantar da kuɗin ba. Shi ya sa nake yin kasafi saboda guje wa irin wannan.

Ni ina son miya mai zafi. Bana son miya mai sanyi amma kuma zafin ba wai, ba wai zafi sosai irin wanda zai dinga kuma ƙona mun baki ba. A'a, miya dai da ɗan ɗimiɗimin shi haka ka ɗan yi amfani da shi ya ɗan fi daɗin amfani. Amma idan miya yayi sanyi ba wai kwata kwata ban so ba. Eh, ina amfani da shi amma ba wai ina, ina son amfani da shi ɗin ba ne. Amma a lallai ina amfani da miya ko da a ce yayi sanyi kuma yana mun daɗi ko a hakan ma. Amma na fi son shi gaskiya in ɗan ji, in ɗan ji miya da ɗan zafi zafin shi dai haka yafi daɗin sha'ni. Kuma na san mutane da yawa ma abin da za su so kenan miya mai ɗan zafi. Na sha jin mutane suna magana ba miya ba ma wani abinci mutum zai fi son abu mai zafi, ɗan zafi zafi haka ko mai ɗan ɗimi ɗimi shine yafi daɗin sha'ni.

Duk yanda zanyi, duk yanda zanyi in ƙoƙari in bi ƙa'idan aiki ina bi. Shi yasa a wani lokaci ma saboda, eh, ina tsoron kar in, kar a samu wani kuskure ko kuma in yi wani abu wanda bai dace ba. Ni ke yawan tambaya ko da a ce na saba yin wannan abun, na fi son in tambaya haka ka zane wannan ka zane. To, gaskiya irin wannan ina ƙoƙari domin in, eh, kar in saɓa ma ƙa'idojin aiki. Na farko da ƙa'idar dai, eh, zuwa, da ƙa'idar zuwa duk ranakun da na san cewa rana na ne na zuwa wurin aiki ina ƙoƙari kar in fashi saboda ba na so in samu matsala da, da, eh, da kowa, eh, ogogina ko wani abu. To, na biyu kuma idan na je ɗin ma ina ƙoƙarin duk aikin da aka bani ina ƙoƙari in yi shi yanda aka sa ni. Ba na, eh, bi ta bayan fage in yi wani abu wanda bai dace ba. A'a, ina ƙoƙari duk wani ƙa'ida da aka gindaya mun ina bin shi yanda ya kamata.

Ni zan nemi gidan abinci idan na je wuri, musamman ma wurin da ban sani ba. Gaskiya ina ƙoƙari in nemi dai gidan abinci wanda na san, eh, wanda dai alamu zai nuna mun cewa eh suna da tsafta. Bana son irin gidajen abinci wanda suke kaman bakin hanya dinnan, wanda ga shi wani lokaci, ah, kusa ma da kwata suke, kuma kusa da wani ruwa haka dai mara kyau. Kuma inda dai ƙasa zai dinga shiga cikin abinci. Ina ƙoƙari nemi gidan abinci mai kyau, mai rufi, mai wurin zama sosai. Didda dai gidajen abincin wasu hakan suke amma su ma dai ba su da tsafta. Amma wanda dai na ga alamun yana da tsafta kuma hankali na ya kwanta da shi, gaskiya na fi son irin wannan gidan abincin. Sai in shiga, in je in siya abin da nake so in ci. Idan a wurin zan ci in ci, idan kuma, ah, zan tafi da shi ne, eh, sai in siya in tafi da shi. Wani lokaci ina siyan shinkafa, eh, na dai fi siyan shinkafa gaskiya. Idan kuma, uhm, abin, ah, kaman na ɗan taɓawa haka irin su meat pie, ina siyan meat pie, ina siyan donut, ina siyan, ah, ina siyan irin su cake. Sannan kuma ina siyan, ah, kaman abin sha haka na kwali ko na gora wani lokaci.

Abin da nake son canzawa a wurin aiki gaskiya ba zai wuce abu ɗaya zuwa biyu ba. Na farko dai ina so in canza yanda, ah, mutane wani lokaci basu son zuwa aiki, a, ko da yaushe. To wani, za ka ga wani, ah, ka je wurin aiki sati guda bai zo aiki ba kuma shi ba wai hutu ya ɗauka ba ba wani abu ba. Wani har a yi sati biyu akwai wayanda wata ɗaya akwai wanda wata biyu ma basu zuwa aiki. To irin wannan shine abu na farko da nake so in canza a aiki. Ah, duk da dai na san abin da yake jawo irin wannan abu. Wani lokacin za a je a zauna, aikin ma babu shi sai dai a zauna kawai. Wani lokaci a dan kalli fim, sai ayi amfani da WiFi, ayi kalla-kalle da sauransu, da danne-dannen waya, ah ayi TikTok, ayi Instagram, ayi shiga YouTube, ayi kalla-kalle dai duk yawanci baya wuce irin wannan. To shine yasa wani sai ya ga to ai da ya zo wurin aiki yayi wannan gwara ya zauna a gida. Kila a can gida ma mutum yana da, yana da, ah, abin da zai yi, ah, wanda zai kawo mai kuɗi. To shine wannan shine zai kawo abu na biyu wanda nake so in canza. Wuraren ayyukan mu su zama a cewa akwai aikin yi sosai wanda, ah, zai sa mutane su, su dinga, zai sa mutum ba zai ji zai ƙi zuwa ba kuma zai ƙoƙari ya dinga zuwa domin ya san cewa akwai aikin da aka bashi a wurin aiki. To wanda ya san kuma an bashi aiki a wurin aiki kuma idan bai yi ba za'a, za'a, za'a yi mai, eh, za'a bashi kwairi ko wani abu makamancin haka. Dole mutum zai zo ya yi aikin shi ko da a ce beyi ninyan zuwa ba. To wayannan abubuwa guda biyu gaskiya su ne dai, ah, abubuwan da suka fi ci mun tuwo a ƙwarya a wurin aiki kuma nake so in canza su idan, ah, idan na samu daman yin haka. In ban samu ba kuma to zan iya ba da shawaran ai hakan idan shi ma na samu dama.

Eh, a da dai lokacin da kwamfuta na, eh, yake bayi da wani matsala ina ƙoƙari gaskiya ina sabunta shirye-shirye. Wani lokaci, ah, ina ma sa shi kawai, ah, automatic ne. Wato duk wani sabon shiri da ya zo, da kanshi zai, zai canza mun shirin wannan abin. Eh, duk da dai wani lokaci Saba-sabunta shirye-shiryen yana ɗan kawo kuma cikas da ci baya a wani, a wasu ɓangarori na jikin kwamfutan. Amma hakan baya sa kuma, ah, in ƙi ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Amma yanzu gaskiya kwamfuta na ya ɗan samu matsala. Amma ina da niyyar ina so in canza kwamfuta ba daɗaɗewa ba. To shi ya sa dai yanzu ina ɗan lallaba kwamfutan ne kawai amma ban damu da in wani sabunta shirye-shiryen shi ba. Kunna shi ma yanzu sai dai idan yana da wani aiki wanda dole sai da kwamfuta zanyi shine nake kunna shi in yi amfani da kwamfuta.

Ina amfani da app na normal na messaging kuma ina, ina tura saƙonnina. Normal messaging ina, ina amfanini da Samsung ne. To normal app na messaging na Samsung shine nake amfani da shi wurin tura saƙonni. To, sauran saƙonni kuma nafi amfani gaskiya da WhatsApp saboda shine app inda kowa ya sani, app inda kowa yake amfani da shi. Eh, in kana da number mutum ko da ba ka taɓa mashi magana a WhatsApp ba, zaka ga cewa yana WhatsApp din. Idan kaman nayi duba wurin ɗalibi na sa sunan mutum wanda ban ma taɓa ba magana da shi ba, tanan zan samu sunan shi anan kuma zan tura mai saƙo kuma zai karanta zai bani amsa. To shi WhatsApp gaskiya yana taimakawa sosai, yana amfani wurin sada zumunta kuma ba wani kashe kuɗi, ba wani dogon zango na jira. Kawai kana turawa. Idan dai datan mutum a kunne ne zai gani, idan ya yi niyya zai tura maka amsan ka. Shine to WhatsApp shine nake amfani da shi yawanci. Amma ina amfani da messaging app ga wai'nda ba su yin WhatsApp kenan.